A topaz ina iya tsallan igiya. Kullum da gimmu muke biya a ƴa'ƴana ke. Idan zan zo kuna gasa da shi saboda yawanci bajin da nake fita ina gida. Na kan ɗan sam family issue haka. So ina zaune gida koyaushe ina kula da yara. To akwai, akwai ina siyo wannan igiya. Kullum da gimmu muke biya a ƴa'ƴana ke. Kuma idan zan zo kai na saboda daga girma ga wannan idan ne arba'in siyan tsaya sai sai mun dariya. To amma a hankali, a hankali yanzu na kan yi wajen guda ɗari ko je da ɗari ban faɗi ba. Dan akwai lokacin da sai da na kusan jijjigo da fankar silin-- fankar sama ta ɗakina. Ceiling fan saboda, saboda igiyar ta warkaɗe na ja wuta. Ɗaya da, ɗaya da, ɗaya da fuka-fukin fankar ya kusa, babu kusa ya lankwashe ma, ya lankwashe sai da aka siyo shi aka ɗaga shi aka kwanto shi aka gyara shi. To gaskiya ɗawan igiya yana da sauki sosai kuma yana da daɗi. Dan idan ina yin wannan tsallan igiyar ina samun doguwanin saboda rashin fitan da nake yi. Wannan ƙone wadda na kan samu ta, ta maiƙo da yawan yawa a jiki na kan ƙona shi ba tare da wata wahala ba. Na kan ƙona shi sosai. To ina jin daɗin tsallan igiya kuma yanzu dai, a yanzu dai zan iya cewa na kusan na ma gwani a kanta. Dubu a hankali a hankali ina yi, ina yi, ina yi na kan samu, na kan samu idan na ci gaba a ciki a hankali. Da ina yin goma in fadi na dawo ina yin ashirin, ashirin da biyar da talatin fesharin siite mun dariya ƴa'ƴana. Sai kuma ya zamanto yanzu ina yin-- ina dawo ina arba'in ban faɗi ba. To a hankali daga arba'in nan har har zuwa hamsin. To yanzu ina yin ɗari da ƴan motsi ma ban faɗi ba. To na kan iya ƙayyade shi saboda yanayin girma da kuma abin da ake buƙata. Na kan saka agogo in ga idan ne kamar minti ashirin ina yi to ya ishe ni. Na motsa jikina tun da ba zan iya tafiya ta da aka ce ayi mun tafiya ta mun ci arba'in da biyar ba. To sai na kan yi wannan training ɗin ba. Na kan yi wannan atisayen saboda in samu in rage wannan ƙiban da take damu na da kuma maiƙo da ake ci koyaushe kana zaune ba tare da kayi wannan ba. To tsallan igiya yana ɗaya daga cikin training ɗin da nake yi in samu ɗan yi, in samu ɗan yi wannan abun saboda ba dan komai ba saboda in rage ƙiban da take damu na da kuma maiƙo da yake damu na. To na kan samu sauƙi sosai idan ne wannan tsallan igiya. Amma kuwa akwai wahala. Dan nan ƙafafuwan idan ne tsallan igiyan nan wannan gwiwata da kafin na saba da wannan nama a ɗan ƙasan gwiwata yakan rikewa sosai. Da zamanto ina ɗan tafiya a dokara haka. Ba na, ba na wannan. Ba na yin tafiya da sauƙi. Sai na dinga zaman tsanan baya na yakan rikewa. Amma yanzu Alhamdulillah a hankali a hankali ina yi. Dan gaba shi ina kaiwa ɗari da goma kuma duk jikin nawa ya daina ciwo. Ɗan man ƴa'ƴana suke cewa mun idan Abba kana yi, kana yi, kana yi a hankali ka dinga yi za ka daina. To daman lokacin da za ni ina yin ƙwallon kwando. To da lokacin muna wannan yawan tsallan igiyar a da saboda, saboda mu sami damar yin tsalle sosai idan mun tashi zamu kama ball. To yanzu kuma saboda girma ya zo bai kasafai ka ce ba tayi mun ƙwallon ba ga harkokin family suna wannan. To yanzu sai na dawo da tsallan igiyar. Da an yi sai mun yi ɗari biyar ma a lokaci ɗaya. Lokacin ina basket, ina ƙwallon kwando na. To amma yanzu kuma da lamari ya juya kuma girma ya zo to ba ka iya tafiya ba ka da time sai Asabar da Lahadi kake zuwa. To sai dai in ɗan yi wannan abun a hankali don lallaba lallaba in yi shi. To haka nake yi.

Abincin da yake sa ni jin daɗi ayi a tahir, ina son shinkafa da miya. Ina son shinkafa da miya. In saka mata nama ko in sa mata kifi in ɗan haɗa. Sannan ina son wake da shinkafa. In sa mai yaji, in sa mai cucumber, in sa mai kabeji in haɗa shi wayyo Allah na. Wa'annan su ne abubuwan da nake waɗansu abubuwa guda biyu, da shinkafa da miya da wake da shinkafa to idan na same su, to wannan suna sa ni jin daɗi saboda ina jin daɗin. Saboda kaga kaman shinkafa da miya mahaifiyata duk da muka taso. Duk cikin mu mazan mu da matan mu babu wanda bata koya girki ba. Ba wanda bata koya wa girki ba. Ta koya mana girki yanda ake abinci, yanda ake, yanda ake, yanda ake abinci, yanda ake yin miya. Duk ƙa idan gidan mu ce, yanda ka taso dole sai an koya maka wa'innan abubuwan. To, ni da na taso da yake ni da ɗan autan a gidan mu ta sa mun ta koya mun miya sosai to idan na samu ne wannan miyar na haɗa. Ina jin daɗin ta sosai. Ina kuma samun ta in ci sosai saboda ban, ban nifa ban yadda wani abinci ba kawai in ci shinkafa. Ita ce abinci na in ci shinkafa kawai. Shine abincin da na kan iya ci saboda yafi komai daɗi. Bana son, bana son kowane abinci in ba shinkafa ba. Duk abun da zaka kawo mun ganin sa nake ba abinci bane ba. Shinkafa kawai ita ce abinci. Saboda ina son ta ina kuma jin daɗin ta. Ina kuma so in dinga amfani da ita a ko wace shi. Ita ce kawai nake so in ci in ji daɗi na ji na cika ciki na ya cika tab. Ba ni da wata matsala. To amma shi wake bana iya cin sa dole sai da shinkafa saboda ina da ulcer. To haka nake haɗa wake da shinkafar nan shima ina cin sa shi kaɗai nake so in ci ina ji ina cin sa ina rufe idanuwa. Idan na samu haka wake da shinkafar nan in samu suiyoyen kifi in dadaddare shi kaɗan kaɗan haka in ci na ƙayar. In samu salad ko cucumber in haɗa da kabeji. Idan da hali in an siyo ƙwai in dafa shi a yayyanka a zuba a kai ya sala! Aji daɗi. Malam sai kayan mamaki. Ita kuma shinkafar nan idan na samu miyan nan nayi ta yanda mahaifiyata ta koya mun. Tana ƙanshi tana daɗi in dafa shinkafa ta. In samu kifi a ciki in zuba a miyar in haɗa ya sala! Gaskiya ina jin daɗi ba don komai ba saboda daɗin da wannan shinkafa da miyan take mun. Sai ka ji kawai ina ci ina rufe idanuwana saboda zaƙin miyar da wannan daɗin abincin tayi mun. To ni magana ta gaskiya abubuwan da na fi so shine shinkafa da miya. Miyar ma a ci da kifi ko da nama. Sannan kuma na biyu wake da shinkafa. Shi ma a sa miyar shi da miya ko kuma a sa miyar shi da salad da ka kabeji ya sala! Ai an gama jin daɗi kenan. To wannan abubuwan ina son su sosai. Ina kuma shine abincin da idan na ci yake rike mun duk wata yunwa. Amma kuma duk ragowar kana ci zuwa anjima zaka jin ya' amma kaga wa in nan in ka same su nakan jin ma ban ci abinci ba saboda jin daɗin su da na ke.

A launin idanuwana, launi ne da ake ce masa fari sai kuma baƙi a tsakiya sai kuma can tsakiya shi kuma wannan mai yellow da baƙi baƙi. Shi ne muke ce masa-- can na tsakiya shi ne muke ce mai kalan tarwatsa. Shi ba baƙi ba, shi ba yellow ba. To haka yawanci mu 'yan Afirka, ko ince yawanci mu 'yan Najeriya ma ɓangaren Arewacin Najeriya, jahar Kano. Yawanci dai yawanci idanuwan mu na ganshi hawa uku ne. Akwai fari sannan kuma akwai baƙi da ya zagaye sosai. Sai kuma wannan can na tsakiya wanda ake ce mai magani na ido. Shi kuma wannan yana tare da wannan za a ganshi kamar ruwan tarwaɗa ne shi. Ba baƙi ba, shi kuma ba yellow ba. To shi ne irin zubin launin idanuwana. To kuma yawanci gaskiya yawanci dukkan mu yawanci 'yan jahar Kano ko ince 'yan nan haka Arewacin Najeriya duk halaye idanuwan mu haka suke. Fari shi ne mai yawa. Shi ya kewaye sai kuma baƙi sai kuma wannan ruwan tarwaɗan. To, da haka, da haka wannan idanuwan mu suke babu wani banbanci ko kuma buɗi na wani abu na ido. Amma da haka idanuwan mu suke da wannan yanayi da wannan baƙi da fari. Ba mu da wani launi. Launinmu na idanuwanmu baƙi ne da fari. Ni yanzu ka ga har ma yanzu ina yaro. Akwai-- suka ga idanuwana wajen wannan farin yana ɗan yin jaja jaja haka. Ka baka da lafiyar idanuwa. Iya ya za a yi? Inji yaya ta kenan. Suka je suka dinga ba ni wani magani mai suna Baisin ne? Baisin. Idan na shafa shi, idon zai warwashe zuwa anjima kuma sai ya ƙara dawo jansa. Sai da nay wajen shekara aƙalla ba a kasara ba hudu ko biyar ina shan wannan maganin. Ina ɗiga wannan maganin a idanuwana saboda in samu idanuwana ya washe. Daga ƙarshe sai aka gane cewa to kala gaskiya ni kalan idanuwana wannan farin da yake ɗan yin jaja jaja haka yake babu banbanci. Ake cewa wannan kowa akwai irin halittarsa. Tunda ni namiji ne dole zan ɗan samu ratsin ja a cikin idanuwana. To sai suka ƙyale ni ban ci gaba da shan maganin nan ba. Kuma da yake idanuwana suna da girma. Akwai na ke ji shekara alif ɗari tara da casa'in da biyu ne? Lokacin kwaba shu irin na mata ɗinnan mai tsinin nan yana da wannan. To, da yake ina gidan sister ɗina. Ina gidan 'yar uwata a can wata unguwa Sharaɗa. To muna irin wasa a riƙe a ja mayafin rufa irin na gado haka a rufe jiki. Ana ta za-- yana ta zagi da shi kuma sai wani ya yana da Allah ya yi masa rasuwa, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. To sai ya zo ya ɗauki wannan kwaba shu ɗin sai ya buga mun shi. Bai san idanuwana yana wurin ba sai ya buga mun a kan idanuwana. Na dinga ihu ina kuka sai da aka je aka kai ni asibiti aka duba aka ce a a babu matsala glass ɗin idanuwana ba abin da ya sameshi, ba abin da muka samu saboda haka lafiya lau kawai. Ba wani abu bane ba. To shi ya sa, ya sa na ke ko yanzu idan na ɗan rufe idon haka ina ɗan ganin hazo hazo. Na irin gyptaren nan zaka ga ba g sosai na ke ganin shi ba tunda aka buga mun wannan takalmin. Amma da yake lokacin yarinta ne har abin ma ya wuce sai dai kawai idan ka tuna ko na rufe idon na ga ba na gani taɓangaran idon. Sai in dinga mamaki ina cewa ikon Allah ke nan fa bada ban wannan irin kwaba shu ɗin a lokacin babu ha'inci ace dana da irin ya same ni sosai. Fa da yanzu fa ya tsiyayan mun da idanuwana in ta dariya ina cewa ikon Allah kenan. Allah sarki rayuwa ke nan. Shi ma ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. To haka idanuwan mu yake. Za a ganshi baƙi, a fari sai baƙi sai kuma wankan tarwaɗa. Dan ƙaramin nan a ciki shi ma baƙi ya fi yawa da ɗan yalo yalo. Su ne kawai hawa uku. Haka idanuwanmu yake yawanci na mu 'yan nan Arewa.

Abunda nake tuna lokacin ina yaro. Kasan ko wani yaro akwai irin in ace za'a sa shi a primary, yana ihu, yana murna za'a sa shi a primary amma banda ni wato lokacin da za a sa ni a primary suka ɗauke ni suka kai ni inda ake gwada, za ka saka hannunka ka ɗora a kan kafadar ka. In ka ɗora a kan kafadar ka, zai duba irin yadda kake so in ya kai ka taɓa kunnenka to ka isa saka primary. To na je aka gwada ni na isa saka primary. Da na tashi, da na tashi na ga na, na isa wannan saka firamare ɗin. To aka gama, basai raina ya fara baci ba. Bana son makaranta. To lokacin da kowane yaro yana gudu yana tsalle za a kai shi firamare, ni da karshe dai babanmu ne ya ɗauka aka faɗa. Ya je ya kai, ya kai ni firamare. Akafaɗa haka ya kai ni shi. To duk kullu yaumu, kullu yaumu abunda ban manta kenan, kullu yaumu, saboda tsabagen kin sa ma sai babata ta dauke ni Akwai wata mai yunƙosai tana ganin mu ta ce "awon an sako shi a gaba ne?" Haka kullum babata za ta ɗauke ni. Tun daga gida sai ta kai ni wani bakin gate ɗin makarantar Shawu Chikwara Primary School. Sannan zan gangara. Haka koyaushe nakeyi. Ba, ba, ba wasa kullum sai nayi wannan. Sai na, sai na tsallaka nayi wannan ƙin zuwa makarantar. Akwai wani lokaci kuma da nake zuwa makarantar, abin da aka yi min sai aka sai aka turo 'yan aji shida. Lokacin ina aji biyu, har gida suka zo suka zo suka ɗauke ni suka ɗora akafaɗa. Ina ihu ina kuka babanmu ta saka mun yunifom. Ina ihu ina kuka aka yi. Ina zuwa nazata za a zane ni kawai yaran rankwashe ya ce to in dai ba ka zo makaranta ba in ji malaminmu sai na dinga sa ana ɗauko ka. Sannan kuma sai da na zo aka yi hutu sai da aka ba ni kyauta ta kwanda yafi kowa tsafta. Saboda kullum babanmu sai ta sanya mun yunifom ta kulke shi ta goge. Sannan makarantar nan ina ƙwalli. To wannan abun, wannan abin shi ya ƙasa futa daga raina. Soboda tun ina yaro bazan taba manta da wannan ba, ina son mahaifiya ta ta nuna mun so. Ta nuna mun ƙauna. Iyaye na sun nuna mun ƙauna. To wannan abin ne. Yaka ba zai taɓa goguwa daga cikin abin da nake tuna a cikin yarinta ta ba sabgar makarantar firamare ɗinan. Akwai wasu mutane duk sun gane babanmu suna zuwa zaka ga mata irin masu sai da kukan nan a hanya da yake sai mun ratsa ta gefen kasuwari mu sannan zamu tafi Shawu Chikwara Primary. Suna da ɗa suna cewa sun ce "awon an sako shi a gaba ɗan auta ɗan auta ɗan rigima." Da yake ni ne a lokacin ni ne auta a gidanmu ni ne na ƙarshen haihuwa. Saboda haka duk soyayyar da ake nuna mun, ni ake nunawa. To haka muka taho digil digil digil digil digil. Suna murna suna kallo na suna dariya "an sako kato", to gashinan dai a haka dai iyarintar tawa ta yi sai kuma abu na biyu da nake tuna a lokacin, da tuna lokacin sai aka ce, sai na ga keke sai na ce dole sai an siya mun keke. Na dinga ihu na dinga kururuwa sai an siya mun keke. Haka dai aka siyo mun keken nan nera, eh nera bakwai aka siyo mun shi. Na dinga hawa na dinga zagayawa. Ashe gashi ni duk kuma ban iya keke ba. Kawai tsautsayi ya sa ban iya taka ba. Ina takawa na je na dinki wani guri. Ina dakka gurin nan sai wannan ɗina ya maƙale. A kan keken sai ya maƙale sai na faɗi tun na guburji a kafafuwa na. Tun daga wannan lokacin bazan taɓa manta ba shi ma da wannan face farana farkon faɗuwa ta akan keke. Shi ma bazan taɓa manta da shi ba. Saboda abin dariya ne yanda na dinga ihu na ƙasa saka wando wurin ya daɗe. In na zauna gashi shi ma gefen mazauna na shi ma gurin ya karce. In na zauna yadi in dinga zauna a keke ina ta kuka babanmu tayi ta ɓani hakuri. Ta ce ai ba haka ake ba idan kana da keke tafiya zaka dinga yi a hankali kar ka dinga gudu sosai. Na ce to. Tun daga sannan dai na fahimci gudu a keke bashi da kyau. To wannan abin shi yake tuna mun da yarinta sosai sosai. Allah jikan iyayen mu ya gafarta musu.

Ya unguwarmu ta wadda nake zaune yanzu ta matsakai takarfi ne, wanda yawancin gidajen za ka gan su basu da wasu irin flat ne haka shafaffu babu bene. Kaman ni ma gidana ka ga ai bai wuce ɗaki uku bane, ɗaki biyu ne da falo sai ɗaya extra ɗaki ɗaya a gefe. Ɗaki uku da falo ni ma irin gidana ke nan. So in gidanmu da muke zaune gida ne da babu yawancin unguwar da nake zaune gida ne dai na matsakaita masu matsakaicin ƙarfi, ma'ana ba masu manyan ƙarfi ba. So haka mukan zaune. Suna da dai layuka alhamdulillahi masu kyau wanda za ka je ka yi abinda kake zuwa ka ajiye mota watama motar ta zo ta wuce. Yauwa duk ba wani wannan bane ba. To yanayin, yanayin abun ke nan. Zaka ga yawanci za ka ga kowanne unguwanninsu ka ga wac-- yawancin unguwar za kaga wasu suna da, wasu suna da ebe wasu suna da wannan, wasu suna da kalar gidaje da dama. Kuma yanda za ka gani a can ɓangare wancan gidan da nake da shi babba ya zamanto cewa family house din mu ne kuma yana da shima babba ne babu bene. So amma kuma ka ga ikon Allaj shi kuma makwabci na da yake nan gefe. Gidan shi har da bene. Na gan shi bashi da, bashi da wani wannan matsala. Har da bene yake da shi.

Ai ina aiki akan lokaci gaskiya abin da na mai mahimma mace muhimmanci kenan a cikin rayuwata. Duk abin da zan yi ina kokari in yi shi cikin lokaci ne saboda kamar yanzu na ɗauki aiki na ce zan gama shi awa ɗaya to na kan yi kokari in gama shi awa ɗayan. Ba don komai ba na riga na ɗauki alkawari kuma na rike ama dole kuma in rike amana kuma in cika wannan alkawari da na yi na awa ɗaya. Haka zalika ma idan naga aikin ba zai yi mun sauri ba naga zan iya, ban kai wannan kaman nace awa ɗaya kuma zai iya wuce awa ɗaya so nakan gayyato wanda suke da ilimi kuma suke da sani irin na yanda nai aikin nakan ɗora su sai mu tayi tare, muyi tare saboda bi saboda duk in cin ma wannan awa ɗayan dan kar in je alkawarin da na cika bai ɗauka ba. Kamar yanzu irin aiki na, idan ka bani aiki a kwamfiyuta kace mun in gama maka shi awa ɗaya to abin da zan yi zan tsaya cak in daina aikin kowa in tsaya maka aikin nan a cikin awa ɗaya kamar yadda ka bani umarni. Ba don komai ba saboda ina tsoron in ƙi bi ko kuma in ƙi yi ni kuma naci amana ko kuma na tarwatsa aikin da aka bani to nakan mutunta ina kuma kimanta wannan abun saboda sanin darajar shi ya zamanto cewa duk inda ka ɗauki amana to kai kokari ka cika ta. To kuma mu lokaci idan muka ɗauke lokaci muka ce akan lokaci kaza zami to mukan yi kokari mu ga mun cin ma wannan lokaci ba don komai ba saboda kamar alkawari ne ka ɗauka in kuma ka zamanto mara cika alkawari kai ma ka san halin ka to shi yasa mukan mutunta wannan abun mukan kimanta wannan lokaci kuma duk inda aka bani aiki nakan yi kokari in gama shi akan daidai lokacin da aka gaya mun aka ƙayyade mun. In kuma na san tun farko bazan iya cin ma wannan lokaci ba to zan iya faɗa ince gaskiya bazan iya kai wannan lokaci ba saboda aka ƙara mun lokaci kaza tun kafin na ɗauka. In kuwa na ɗauka na duba naga zan iya yi zan ce zan iya yi kafin lokaci kaza in kuma bazai yiwu ba zan ce gaskiya bazan iya ba a yi haƙuri saboda ita gaskiya ɗaya ce. Shi kuma alkawari na yin aiki akan lokaci kamar amana ka ɗauka cewa za ka yi aiki. Misali kamar ma'aikaci ne ya ɗauki alkawarin cewa zai yi aiki kaza to duk ƙoƙarin da zai yi zai yi wannan aikin yayi yai sauri ya gama shi ba don komai ba saboda wannan lokacin ya bashi da ya ɗauka ya yi shi saboda ya riga ya ɗauki alkawarin zai yi wannan aiki. To shi yasa kullum nake mutunta lokaci nake girmama shi nake kuma yin aiki akan lokaci duk inda sanda aka bani shi.

Wane gami, wane gami? Ai ni, ai ni, ai ni wane gami? Ai nafi son, nafi son shinkafa sosai. Nafi son shinkafa a kan tuwo. Saboda ni shinkafa idan na same ta Alhamdulillah. Ni fa kowane abinci ma ka ajiye mun shi, ka bani shinkafa kawai. A ce ta sha miyan nan da yan kajin nan ko da naman nan a cikin miya, Alhamdulillah. Hai! Ai gidan daɗi ke nan. Ai ina son wannan abubuwan, ina son shinkafa sosai. Saboda ita ce a ba ma shi kwaɗayi tuwo a cikin dukkan abincin da na fi so. Ni fa gani nake in ban ci shinkafa ba to ni fa ban ci komai ba. Allah, in dai ban ci shinkafa ba ni dai shinkafa ita ce abinci. Amma don ragowar ka ƙyale su taliya, su macaroni, su, ahhh wasu su wake, su a yi wannan duk inkaccin anjima sai ka ji yunwa. Amma ka ga idan ka sami shinkafar ka malam, ka yi mata ci sosai, ka ci ta to in sha Allah za ta riƙe ma a cikin kai yadda kake so. Kuma ni ita take riƙe ni. Amma ka gama ganar wai a ce tuwo, ni tun da na taso ma da man gaskiya bana son tuwo. Don yanzu idan aka yi shinkafa a gidan mu, to aka yi tuwo a gidan mu lokacin ma ina yaro to za a yi mun, za a dafa mun shinkafa ta daban, tukunya ta daban. Saboda in na ci tuwon, ƙin shige mun maƙogwaro na yake yi. Saboda kama ina da ɗan matsala a maƙogwaro. Na abu mai tauri baya wucewa. To sai a yi mun shinkafa ta daban. To tun daga sannan ni daman saboda sun san nafi son shinkafa na tsani tuwo. Amma yanzu da girma ya zo za ka ci tuwon amma tuwon shinkafa. Wannan ina ɗan yin san mai miyar agushi yin haɗa da ganye da komai da komai. Amma a ce wai yanzu ka tashi kana ta me kake da suna? Kana ta cin tuwo. Ina? An wuce wannan gurin. Ai yanzu kawai ka sami shinkafar ka. Shinkafar mamu da ƴan Najeriya muke ce mata ƴar Thailand. Yauwa! Ko irin Basmati ɗin nan. Yauwa! In kuma babu sai a dawo ƴar cikin gida wadda ake noma a gida. Amma ni dai gaskiya nafison irin waƴannan ta waje. Saboda ta fi daɗin girki, ta fi kuma daɗin amfani da ita bata fiya sha kuɓewa ba. Sannan in ka gama da ita warawaro zaka gan ta. To gaskiya tafi daɗin yin amfani. Amma ka ga idan aka ce maka ta cikin gida ne shinkafan nan sai ka ga duk ka dafa ta ta sha kuɓe. Sannan kuma idan dare ana zafi, idan dare yayi za ka yi amfani da ita sai ka ga duk ta gama jiƙewa. Saboda wannan gumun dai ɗan daga ajikin ta dai ta jiƙe. Amma shinkafa ta waje yauwa! Sai ka ga. To wani zubin hakkwana ma idan ka dafa ta sai ka ga ta kwana ka kai gobe sannan take ma take yin abin da take so. Sannan za ka ga bata lalace ba. Kai za ka yi amfani da ita ka wanke ta ka ɗumama ta.

A na fison, na fison, na fison auduga tufafin auduga saboda shi tufafin auduga a musulunci ma shi ya halatta. Mu na siliki bai halatta ma mu saka shi ba. Na, na auduga yayinda ka sa kayan auduga idan sanyi ake to zai kiyaye ka daga wannan sanyi. Haka zalika idan, idan zafi ake zai kira ka zai kuma saka ka jikinka yayi sanyi. To amma in dai siliki ne ya salam. Ai idan ana zafi ji za ka yi gaba ɗaya, gaba ɗaya abin ya rikice maka ya dagulgule. Kawai samu kake ka yi, ka yi, ka yi sanyan da za ka yi ka yi wannan ka cire kayan. Saboda kayan siliki ai ba kayan sakawa bane ba ba kuma kayan mu'amala bane ba. Amma ka ga ayan auduga duk wani abu da wani abu da suke, da suke wannan da shi suna amfani da shi sosai. Saboda, saboda yana da daɗi yana kuma da daɗin sakawa. Sannan kuma kayan auduga kamar ma in ce maka shadda. Kaga idan shadda ce zuriyan auduga malam ka ɗauka wanke ta ka yi mata stati ka ɗora mata dutsen guga ka goge ta gani za ka yi tana wani sheƙi tana killu tana wayi. Amma idan ka ga yanzu wai su wayan can, su wayan can me yake da suna su, su wayan nan kayan siliki duk fa inda aka ce maka ɗan zare ƙwaya ɗaya daga cikin silikin nan ya ɗan buɗe to fa in ka ja gani za ka yi kayan sun tattari. Idan kuma suka tattari duk abun da za ka danna musu ayan da za ka danna musu sai sun nuna maka alamar wannan tattarewa saboda ba wannan ba ne ba siliki. Sannan dai inda ka saka kayan siliki ka zauna za ka ga ya yi mummunar squeezing kuma duk guga da za ka yi mai akwai lokacin da idan ya kai ba zai ɗau guga ba. Amma ka ga kayan auduga duk inda ka saka na auduga ka ɗora shi to tabbas, tabbas za ka samu abu mai kyau kuma ka wadata shi sosai. Babu, babu wani wannan, babu wata matsala. Amma ni gaskiya dai na fi son kayan auduga sosai. Na fi sonsu saboda duk kayayyaki na, na auduga ne. Yaduka na da nake sakawa na auduga ne shaddoni na da nake sakawa na auduga ne. To na fi son na auduga komai na auduga ne ya fiya mun dadi ya fiya mun kwancan hankali. Kuma duk yadda yin yanayi da yazo yanayin damina idan na auduga ne za ka ga ya yi saurin bushewa ruwa ba zai dinga cika ka ba. Amma idan siliki ne sai rikiyen ya manne a jikinka. Haka zalika idan lokacin wannan ne, ah, lokacin zafi ne idan ka saka kayan auduga za ka ga lafiya lau ka kiyi bautar ka saboda akwai wannan ɗan ƙofofi da za ka dinga ɗan shan iska. Amma idan kayan siliki ne fa gumi za ka dinga haɗawa kuma ka ga kayan suna manne wa a jikinka.